Eh na iya daure kuli. Kuli baya da ƙarfin damuwar ɗaurawa, abinda za ya sa zagaya ko igiya ko atampa ko ɗankwalin ya zagaya ya zama circle. Sai a ɗauki bangare ɗaya a cusa a ciki a sake juyawa zuwa hagu. An gama ɗaura kuli.

Ni kam na fi son fensir, domin idan na yi kuskure zan iya ɗauka ireza in share in sake rubuta. Amma in an rubuta da alƙalami da ƙyar za a iya goge idan an yi kuskure. Saboda haka gaskiya na fi so fensir. Gashi fensir kuma za a iya zane-zane da yawa da shi ban da alƙalami.

Gaskiya yanayin ɗakin da na fi so shi ne sanyi. Inda akwai sanyi za a iya rufe jiki da bargo saboda a ɗan samu dami. Amma idan akwai zafi to indai ba wutan da fanka zai baka iska sai kuma ya zama damuwa. Saboda haka gaskiya yanayin sanyi ne na fi so. Sanyin yana ɗadi a jiki.

Gaskiya bamu amfani da ruwan rijiya a unguwar mu saboda birni muke kuma muna da ruwan fomfo da ruwan borehol. Ya daɗe gaskiya ban ga rijiya da ido ba. Amma lokacin da nike ƙarami ina zama a wani ƙauye lokacin muna amfani da ruwan rijiya. Amma yanzu kam gidana akwai ruwan fomfo kuma akwai ruwan borehol.

Eh ina tafiya da sauri, abunda yasa tafiya da sauri yana sa jikin mutum yayi ƙarfi. In zaka ɗan gumi, in ka yi gumi kuma shima yana ƙara lafiya a jiki. Tafiya da sauri kuma zai sa ka isa inda zaka da wuri. Don haka ni ina buƙata ina ba kowa shawara in an tashi tafiya a tafiya da sauri saboda ya sa jikin mutum yayi ƙarfi.

A'a bani da dabbar gida a yanzu haka, saboda gidan da nake yanzu bai da bayan gida da zan iya gina gidan dabbobi. Amma ni kan ina son dabban gidan kaman su kaji da su gwaza da komai. Amma yanzu haka gida na bani da wurin da zan iya gina gidan dabbobi so saboda haka bani da dabba a gida.

Wallahi na fi son AC saboda AC zai sa duk ko'ina a ɗaki, ɓangaren ɗakin ya yi sanyi sai ka ji daɗi a jiki. Fanka kuma zai hura maka iska amma ba duk ɓangaren ɗakin ne zai samu sanyin ba kuma tabbas kuma fanka zai hura iska da ƙura ya sa maka mura kuma.

Indai wayana ya sauka zuwa kaman irin rabi ko kuwa talatin cikin ɗari, haka zan sa shi a caji. Ba ni so in bar shi batirin ya mutu gaba ɗaya kamin caji ba, don su likitoci ma sun ce bai da kyau a bar waya ya mutu gaba ɗaya kamin ana kunna caji.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki kuma yana taimaka sosai saboda yanzu jaka bamu samun wutar NEPA sosai. So idan an ɗan kawo bai da ƙarfin da zai ɗauki AC sai fanka kuma yana mana aiki ya ɗan bada sanyi a ɗaki. Saboda lokacin yanzu kam akwai ɗan zafi, fankan yana taimaka sosai.